Eh wannan abu ne da kullum nake ji a kowane safiya inna tashi kukan zakara saboda normally anan Afirka kuma Nigeria mukan tashi da kukan irin wannan dabbobi kuma kamar na zakara haka. To kuka ne da idan yayi mun san cewa safiya yayi yana nuna yanayin cewa safiya yayi ko kuma alaman lokacin sallar asubah yayi.

Gaskiya ina karban kira a rana nakan wuce su a, a irga ma. Don kira yana cikin fannin aikin da nake yi na kostomomi in suna buƙatan kaya ko kuma suna zuwa sukan kira ni to nakan amsa kira a rana ya kan kai su biyar ko shida ko goma. Wannan akiyyasce kenan amma rana nakan ɗauki kira da yawa gaskiya don ina cikin yin fannin yanayin aikina. Idan kostomomi za su zo karban kaya ko kuma za su tambayi kaya su kan kira ni, nima nakan kira su ko kuma mutanen da suka sayi kaya a guri na duka dai haka.

Faɗuwar rana abu ne da yake da matuƙar, ah, ƙayatarwa a gurina saboda yadda rana yake waɗuwa da yamma abu ne da yake faranta min rai. Nakan ga abun mamaki da Ubangiji yake yi, rana zai zo dai sai ya waɗi, to nakan tseya da yamma naga yanda rana yake waɗuwa har dare ya shiga. Wannan tabbas ina son in ga inda rana yake waɗuwa.

Gaskiya gidanmu an gina shi ne da ƙasa na yashi, ƙasa na yashi aka yi gina gida da kuma block na zamani. Wannan shi ne abubuwan da aka yi amfani da shi wajen gina gidan da muke ciki. An yi amfani da ƙasa na yashi da kuma siminti da kuma block bugun zamani.

Gaskiya eh nakan tuƙa moto sosai. Matuka abu ne da na iya yin shi sosai. Na ƙure don tun kafin in taso in girma in kai haka ana koya min moto a gidan mu. Har na taso kuma na girma. Abu ne da na iya yin shi sosai. Nakan tuƙa mota kuma na ƙure a tuƙa moto sosai. Don gaskiya, abu ne da na same shi a sauƙi a gidan mu.

Eh waya na cika, na cika ajiya. Nakan ajiye abubuwa da dama a cikin wayan kamar su saƙonni, nambobi, hotuna, bidiyo da kuma sauran su. Saboda ace irin wayan nan abubuwan yana da matuƙar amfani a wurina kuma especially na ajiye shi a cikin wayata. Nakan samu sauƙi wajen dubawa idan ina neman su. So wayana yakan cika ajiya.

Nakan koyi sababbin fasahohi da muke da su ne ta waya. Nakan duk lokacin da na ka na samu dama nakan zauna, um, buɗe intanetina na research akan abubuwa da dama da nake son koya akan fasaha. Nakan kuma samu mutane wanda na ga suna da ilimin fasaha na zamani, na tambaye su tambayoyi kuma su ba ni amsa, su gamsar da ni akan abubuwan da nake tambaya a kai. To wannan abun ne da yake samun nishaɗi da kuma walwala a cikin shi kuma nakan ƙayatar da kaina sosai saboda yin shi.

Ahm, nakan kwana kullum ne da, da daddare na dawo daga gurin aiki, na gaji na ci abinci nayi wanka nayi buroshi tau sai shingiɗe akan katifa kuma sai in kwanta. To wannan shine yadda lokacin da nake kore kwana a kullum. Ina kwana a kullum da daddare na dawo daga aiki na ci abinci to sai in kwanta kuma sai in yi bacci sai kuma gari ya waye.

Buri na a gurin aiki shine na ga kul a koyaushe na farantawa masu siyan kaya a guri na rai kuma na ba su irin abubuwan da su ke so, mai inganci, mai kuma amfani a gare su. Kuma na kan so in ga kwastomana yana cikin farin ciki da kuma annashuwa da abin da ya saya a guri na. Wannan shi ne buri na a wajen aiki. Na ga a kowane lokaci na farantawa kwastoma rai kuma ya ji daɗin yin kasuwanci da ni.

Abubuwan da nake yi ke sa ni nayi dariya a gaskiya suna da yawa amma na farko shine na zauna na ji ana bada labarin, ah labarin almara, labarin da zai sa ni annishi wa kuma in yi dariya. Na biyu shine in dinga kallon wasan ƙwallon ƙafa, naga tim ɗin da nake so suna ci to nakan yi dariya a wannan lokaci. Kuma inga ana buga wasanni ko da na dambe ne ko kuma wasanni na mota. Wannan abubuwa ne da suke sa ni in yi dariya da sosai matuƙa.

Eh nakan yi amfani da net sauro, saboda tsare kaina da kuma kare kaina daga cizon sauro, da yake sa cutan malaria. Duk dacewa dai wannan net yana da hatsari matuka sosai. In har ba a wanke shi an shanya shi a rana, ya fitar da wannan chemical me ƙarfi da yake jikinshi ba, yakan cutar da jikin ɗan adam wani zubin ma yake iya sa ɗan adam ya rasa rayuwansa. To nakan yi amfani da net ɗin sauro bayan na shanya shi na wanke, kuma chemical ɗin jikinsa ya ragu sosai, sai in ɗaura shi in shiga ciki. To wannan yakan sa ni na yi barci ba tare da na samu wani damuwan cizon sauro ko kuma wani maƙonsancin haka ba.

Ina son yin wasan kwallon ƙafa matuƙa. Wasa ne da nakan son in kalle shi kuma in buga da kaina. Wannan wasa ne da yake faran ta min rai, yake kisani nayi nishaɗi da walwala kuma wasa ne da duk lokacin da naga ana yi hakan so in tsaya in kalla. Saboda tun ina yaro na taso nakan buga wasan ƙwallon ƙafa har na girma ina da wannan ra'ayi.

Uhm, duka nakan yi amfani da su wajen cin abinci saboda na girma a hannun mutane dattijawa. So nakan yi amfani da hannu lokacin cin abinci amma yanzu idan ina kasuwa wajen aiki, nakan yi amfani da cokali wajen cin abinci. Wannan abubuwa ne da na same su duka. Lokacin da na gada ma, nakan ci abinci da hannu ko kuma nakan ci abinci da cokali. Ba wanda bana yin amfani da shi a cikin wajen cin abinci a kowane lokaci.

Ina ci da duka, duka duwanda na samu dama yin amfani da shi nakan ci abinci da cokali ko hannu. Ba wanda ba na amfani da shi saboda in ban samu cokalin ba nakan wanke hannuna inci abinci da shi. Kuma na samu cokalin nakan yi amfani da cokalin wajen cin abinci. Amma ba wanda ba na amfani da shi duka nakan yi amfani da su wajen cin abinci a kowane rana.

Wato kayan ciye-ciye da na fi son ci sune kaman su biskit, kaman dabino, kaman kwakwa, kaman, lemu da kuma mangwaro. Wayannan su ne kayan ciye-ciye da nake son cin su sosai saboda duk lokacin da na zauna ba na cin abincin ci nakan so nemo ina abin na gasa su a kusa da ni saboda suna sa bakina yana tonowa kuma yana ƙayatar da ni.

Nakan so na ji kiɗa, kiɗa irin na al’ada ta na Hausa. Wannan kiɗa yakan sa ni na taka rawa duk lokacin da na ji shi saboda kiɗa ne na kalangu kuma kalangu zaƙi gare shi. Duk lokacin da naga ana buga kalangu nakan so na taka rawa, ni ma na, na ba wa maraɗa kunya. To kiɗan kalangu na al’adan Hausawa wannan shi ne kiɗa da nake son ji sosai.

Eh nakan rufe baki lokacin hamma saboda a musulunce addinin da nake yi wannan haka ya nuna mu yi. To lokacin da muke hamma mu samu mu kulle bakinmu da hanun dama in kuma hanun hagu ne sai muyi amfani da wajen hanun mu ba tafin hanun mu ba mu rufe baki. Wannan haka yake saboda mu kare kanmu daga samun cututtuka ko shigar da cututtuka lokacin da muke yin hamma. Nakan kulle bakina lokacin da nake hamma tabbas.

Nakan tara shara a gurin zubar da shara na dustbin. Mukan tara shi a gurin in ya cika kuma mu ɗauki shara mu je mu zubar da shi. Wannan shi ne yanayin ko kuma yadda muke zubar da shara. Ba ma zubar da shara a ko ina sai dai wurin da ake ajiye shi. In har ya cika sai mu ɗauka mu je mu zubar a indiya ya kamata a zubar da shi.

Am, nakan saka tabaru na ido saboda ƙura especially a nan da nake rayuwa. Tabaru wani abu ne mai matuƙar amfani a wurina saboda duk lokacin da nake tuƙi ƙura yakan shiga idona amma in saka tabarau yakan tsare idona daga duk wani ƙura da ya ta so zai shiga idon tabbas nakan saka tabaru. Ina da suma da yawa da nake saka su kuma abu ne mai matuƙar amfani a gurina.

Na fi son yanayi na sanyi a kan zafi gaskiya, saboda yanayi na sanyi akan iya amfani da sweta ko kuma rigar sanyi a magance shi. Amma yanayin zafi sai dai mutum yayi ta fa ma yana fifita ko wani makancin haka. So gaskiya na fi son yanayin sanyi a kan yanayin zafi.

Rubutuna gaskiya yana kyau kuma yana da kayatarwa yana da ƙayatarwa gaskiya saboda nakan yi shi da da alƙalami baƙi kuma nakan yi rubutu nakan danna shi saboda ya fito yayi kyau kuma yayi kayatar Kuma duk lokacin da nake rubutu ina tabbatarwa ina rubutun abin da wani in ya gani zai iya karantawa. So don haka gaskiya yanayin rubutuna yana da kyau sosai. Ko lokacin da nake makaranta aka yaba rubutun da nake.

Gaskiya na fi son yanayin ɗaki mai falo mai girma da kuma ɗakuna guda biyu da kuma dining table. Wannan shi ne yanayin ɗaki da na fi so gaskiya a rayuwana. Ba na so in ga ɗaki ba ɗakuna da yawa ko kuma ba wundo. Na fi son ɗaki ƙato me dining table da kuma ɗakuna da yawa a cikinsa.

Gaskiya, am, abinda na fi so mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe gaskiya da kuma riƙe amana. Duk lokacin da nake tare da abokanayena, ina son na zamanto cewa akwai gaskiya a tsakaninmu da kuma amana. Duk lokacin da aka ce wane bashi da lafiya ko kuma ya shiga damuwa, ya zamanto cewa dukkan mu mune muka shiga damuwa ba shi kaɗai ba. To wannan shine abin da na fi sa shi muhimmanci a cikin abokantaka, riƙon gaskiya kuma da riƙon amana.

Am, nakan tsara ayukan da suka fi mahimmanci ne ta hanyar, um, ban-banbanta shi da abun da yake mahimmanci da kuma wanda ba shi da mahimmanci. Nakan yi abin da yake da mahimmanci farko kafin abun da ba shi da mahimmanci gaskiya a kowane lokaci.

Gaskiya nafi son fure na rose flower wannan ja da yake da ƙanshi. Wani lokacin da naga rose flower yakan burge ni saboda fure ne mai ƙayatarwa kuma da ƙanshi. Ko wani lokacin da na ganshi na shiga gida na ganshi a ɗaki kan ƙayatar da ni kuma nakan ji daɗi sosai. Don gaskiya nafi son fure na rose flower.

Gaskiya nakan ci salat lokaci zuwa lokaci, mama ba koyaushe ba saboda wani lokaci ya kan ɓata mun ciki, nakan yi zirya zuwa a bayangida innaci, amma wani lokaci kuma nakan ji sha'awan cin salat haka kamar in ci shinkafa ko kuma hakan ci zalla babu shinkafa, yakan bani sha'awa sosai. Yanzu matuka nakan ci salat lokaci zuwa lokaci.

Nakan yi amfani da hannun dama wajen yin ayuka da dama kamar cin abinci, rubutu da kuma sauran abubuwa. Saboda wannan shine hannun da na fi yin amfani da shi kuma na fi jin daɗin amfani da shi wajen yin ayuka da dama kamar wanda na ce kamar cin abinci, rubutu a makaranta ko kuma gudanar aiki da kuma sauransu. Na fi amfani da hannun dama akan hannun hagu.

Eh akwai kayayyakin da nake iya siya a yanar gizo kamar abubuwa kamar kaya haka ko takalma ko huluna in na gansu sun mun kyau. Nakan tura oda in siye su kuma bayan wani lokaci kwana ɗaya biyu zuwa uku ko a turomin da abubuwan da na siya. Gaskiya ina sayan kaya ta yanar gizo saboda wanda nake sayan kaya a gurin su akwai yadda tsakanin mu.

Na fi son shan ruwan zalla gaskiya ruwa shine abin da na fi so koyaushe in sha shi saboda yakan kashe mun ƙishi lokacin zafi kuma nan da sa abinci yakan sa abincin ya tafi ba tare da na shaƙe ba. Wannan shine abin da na fi son sha a kayayyakin sha shayi.